Eh ina yin kiran bidiyo a waya, ina yi musamman Ga ɗan uwana wanda muka jima bamu yi magana da shi ba. Ina yi domin in tabbatar da cewa na ga fuskan shi, ina jin daɗi shi ma ya gan ni.